Eh gaskiya, yara masu wasa da wayan nan, dan ba kowa da ibada za a iya sarrafa lokutan saboda ba tare da ake yin su ba. Watarin, watarin da za a bar su a fita, watarin idan suka dawo daga makaranta, tafiyar namun, ba lalle ba ne za a yi a fuskanci. Eh, lokutan da za su yi amfani da wayar ba, amma ne duk lokacin da ake gida tare, to za a bar na.